Kana cije farce? Ina cije farce a lokacin da nake buƙatan. Wata lokaci idan ina zaune ko ina tsaye, zan iya kama farce na haka nan na dinga cizon sa. Ko kuma wata lokaci idan ina zaune ko kuma idan na ga farcen ya yi tsawo kuma ina tare da wani kamar abokina, eh ina tare da wani kuma ban sami mai gyaran farce ba, haka zan iya kama farcena. In, in, in, in gutsire shi, in cije shi, in tabbatar na yanke shi. Ko kuma idan wani abu a jikin farcen nan ya fito, to ina ƙoƙari in sa haƙori in cire shi. Idan kuma haƙori ba zai yi ba, to sai in je in nemo reza in cire shi. Amma ina cizon cije farcena.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki yake? Danganta-dangantakarmu da shugaban aiki yana da kyau saboda a wasu lokutan za mu zauna da shi muyi fira, a wata lokaci kuma za mu zauna muyi wasa, muyi fira, muyii wasanni, sannan kuma mu yi aiki tare, mu je mu kalla ƙwallo tare ma kuma muna buga ƙwallo tare ni da mu da shugaban aikinmu yake. Danganta-dangantakarmu da shugaban aiki yana da kyau saboda a wasu lokutan za mu zauna da shi mai fira, a wata lokaci ana ba shi girmanshi sosai. Waɗanda ma ya girme suka girme shi, suna ba shi girmanshi a matsayin shi na shugaba. Don haka, mumma da kowa da kowa muna ba shi girmanshi kuma muna bin abubuwan da ya ce da duk abin da ya so, eh abin da ya gaya mana muyi, muyi abin da ya ce kan muyi, muyi, mu komai tare. Dangantakarmu da shugaban aiki yana da kyau.

Yaya jadawalin aikinku yake? Jadawalin aikin yana tafiya ne a tsarinsa a kuma cikin a cikin jerin jadawalin aiki muna da ranan da zamu zo muyi, zamu fita ranar da za muyi ma wannan aiki sai mu fada masa ga ranar da za a masa na shi aiki wannan ma idan za a masa sai a faɗa masa ga lokacin da za a masa aikinsa. Jadawalin aikin yana nan a rubuce kuma muna yin shine a tsari, muna yin shine a, a dokanci saboda ba wa su wiwasa, wiwasa ga jadawalin aikin. Don haka muna amfani da jawal-- jadawalin, jadawalin aikin mu a cikin yanda yake a tsarinsa kuma muna bin dokokinsa kuma duk abin da jadawalin aikin yi ba ma ƙoƙarin mu canja shi, muna bin tsarinsa da dokokinsa.

Kana raba abincinku da mutane? Eh, muna raba abincinmu da mutane wata lokaci. Idan har an mana abinci, ana ƙoƙari a sadaka, wato aba waɗanda basu da shi ko kuma waɗanda suke bukata. To ana ƙoƙarin a ba su kowane abu ayi ƙoƙari a ba shi. Duk wanda kuna bai samu ba, sai ya haƙuri sai nan gaba kenan. Amma muna, muna raba abincinmu musamman lokacin azumi da watan azumi muna yin amfani da shi muna raba ma mutane. Ana gobe azumi ko da azumi sai muyi ƙoƙari mu raba wa mutane shinkafa da kuma gero. Idan kuma ba lokacin azumi bane, ana dafa abincin ne a ba waɗanda suke bukata ko kuma mu raba mu ba gidaje. Kowa da kowa yayi ƙoƙari muga mun ba shi abinci wanda zai ji daɗi, kuma zai ci ya mana addu'a.

Kana iya ɗinka tufafi? Eh, ina iya ɗinka tufafi saboda ina iya ɗinka tufafi na, eh, musamman a lokacin da nake amfani da shi. Zanyi ƙoƙari in, eh, wannan ɗin shi, in ɗinka shi saboda, eh, tufafi shine mutum. Don, zan ɗinka ma tufafi, in ɗinka riga, in ɗinka wando na, in, zo in sama sauran su da duk wani abu da ya kamata. Da indai a tufafi ne ina ɗinka shi, da wando, da riga, da malum-malum, da, eh, sauransu. Don ina iya ɗinka riga a kowane lokaci ina iya ɗinka shi. Riga ina ɗinka shi, ina iya ɗinka tufafi na a kowane lokaci don tufafi shine mutum.

Kana son cin abincin titi? Eh, gaskiya ba na son cin abincin titi. Na fi so in ci abincin gida saboda idan kaci abinci a gida ya fi albarka sannan kuma ka fi ƙoshi akan kaje ka siya abinci a titi. To, muddin kaga na na je na siya abinci a titi, to bayan da zan yi ne ko gida babu ko kuma ina jin yunwa na cinye na gida ban ƙoshi ba, shine zan iya zuwa in siya abincin titi in ci. Amma idan ba haka ba, ba na son cin abincin titi. Na fi son in ci abincin gida don abincin gida shi ya fi albarka. Abincin gida ya fi komai muddin kaci abinci gida zaka ji daɗi. Muddin kaci abincin gida zaka ji shi ya fi albarka kuma ya fi yawa akan kaje titi ka siya. Don haka na fi son cin abincin titi akan abincin gida.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? To a gaskiya ina sasanta rikici ta aiki wajen tsayawa na saurara maganan kowa da kowa. To da zaran na saurara maganan kowa da kowa sai in ga waye mai gaskiya waye wanda bayi da gaskiya. Idan ka ga mai gaskiya da mara gaskiya sai ka haɗa su ka ji miye yanzu za a samu maslaha a kai. Don idan kaji maganan su guda biyu to, sai ka yanke hukunci kaga waye mai gaskiya waye mara gaskiya sannan sai ka tsaya kai masu hukunci tsakanin ka da Allah kuma kai hukuncin da ba zaka cuci wani ba. Ka yi hukunci na adalci. Sai ka tsayi wan da aka cuta sai ka kwantar masa da hankalinshi ka nuna mai yayi haƙuri za'a ma kayi haƙuri za'a san yan da da za'ayi. Shi kuma wanda yayi cutar sai ka same shi ka mai magana, ya dena, ka mai faɗa, ka mai nasiha, ka ja masa kunne, ya dena dan cuta babu kyau.